Ina da kujeru da yawa wanda nake amfani da su wajen zama kuma suna da daɗin zama sosai. Akwai ƴar ƙarama akwai kuwa babba wanda nake amfani da ita don zanzauwa. Idan kuma ina so in miƙe kafa akwai wata mai tsaho wadda nake amfani da ita wajen miƙe kafa. Wata daɗin zama sosai.

Kiɗan nafi so ina son kiɗa wanda ya shafi ɓangaren kiɗan gargajiya sosai. Idan na ji kiɗan yana shiga cikin farin ciki da annashuwa saboda kiɗan yana tuna mana abubuwa da dama da na rasa a baya sannan kuma ina jin kewan mutanen da nake tare da su.

Muna amfani da kayan aiki masu yawa wanda suka shafi bokitai, robobi da sauran kayan cin abinci da sauran kayan aikin gida kamar su tsintsiya, abin kwashe shara da, da sauran ma'aikaci na gida wanda ake amfani da su wajen yin abubuwa ko wajen abinci ko wajen tafiya da saurayansu.

Ina shan magani wanda ya shafi maganin ulcer kullum. Duk safiya idan na tashi da safe bayan na ci abinci na karya za ni ɗauko maganin in sha tare da ruwa. Saboda idan na sha shi ina samun kuzari sannan ina samun lafiya daga ciwon da nake fama da shi.

Ina da jaka guda biyu da ta goyawa da ta riƙewa a hannu wato briefcase. Ina amfani da su idan zan je wajen aiki ko idan zan je makaranta ko idan wata tafiya ta kama ni. Amma gaskiya nafi amfani da jakar goyo domin duk yawancin kayan aiki na su na cikin wannan jakar goyon ina amfani da su.

Ina haduwa da abokan ciniki ko ina saboda ina tallata kaya na sosai wurare da dama, to duk wanda ya ga lambata ko address ɗina ko ya ga abin da nake saidawa ya kwanta mishi arai sai ka ga ya kirawo ni, to wannan ma haɗuwa ce ko kuma muhaɗu a shago ya kira niyace ga ya nan yazo shago se na zo se miyi kasuwanci.

Ina cin tafarnuwa sosai. Ina shan yajin da aka sanya mata tafarnuwa wajen dakanshi. Tafarnuwa tana daya daga cikin abin da ke ƙara ma abinci ko girki armashi. Zakaga abinci yayi kyau sannan kuma yayi ƙamshi sannan ya ƙara daɗi.

Furan da nafi so shine furan da yake buɗe wannan, wanda ake ce wa buɗe maka littafi. To wannan yana ɗaya daga cikin furan da nafi so a bani ko kuma in ba wa ni. Za ka gani yana da ƙamshi sannan idan ka taɓa shi yana da laushi sosai. To shine furan da nafi so a rayuwa ta matuƙa.

Gaskiya ina kallon waya a sa'o'i mabambanta, zaka iya, zan iya cewa ina kallon waya kusan sau goma ko ashirin, ko fin ashirin ma a rana. Idan akayi maganar sa'o'i kuma cikin twenty four hours, awa ashirin da hudu kenan, ina kallo sau irin awa goma sha biyu.

Eh ina sanya tabarau saboda tabarau yana ɗaya daga cikin abinda yake bani kariya daga rana. To idan zan fita wani wuri ko idan zan je aiki da rana to ina sanya tabarau. Ina amfani da tabarau saboda in samu kariya kuma yana ƙara mutum kyau idan ya sanya.

Babban buri na akan aiki shine in samu kuɗi bayan na gama aiki. Ina so in samu kuɗi bayan na gama aiki shine babban buri na saboda aiki ana yin shi ne dama don a samu kuɗi. To mutum yana gama aikin shi ya kama ta biya shi hakkin shi, ya je yayi al'amuran gaban shi ko yayi hidimomin gaban shi saboda yana da iyali yana da sauran hidimomi.

Idan zan tofa miyo ina zuwa can zaure sai na samu wuri sai in tofar da miyo na. Bani tofar da miyo a cikin ɗaki saboda alama ƙazanta ce ka tofar da miyo a cikin ɗaki. To ina amfani da abin kwashe shara ko toilet paper tissue in tofar da miyo.

Eh ina kwana a cikin net ko kuma cikin ɗaki. Dukansu ina amfani dasu yawanci cikin ɗaki nake kwana. A lokacin sanyi za ni rufe ɗaki idan kuma lokacin zafi ne za ni buɗe ɗaki. Sannan ina amfani da net saboda in samu kariya daga cizon sauro.

Eh muna amfani da rijiya a gidan mu, muna da rijiya kuma muna amfanine da ruwan rijiya a gidan mu wajen yin abinci, wajen yin sallah, wajen yin sauran al'amura. Sannan har maƙota ma suna zuwa suna amfani da rijiyarmu. Ka gani wani lokacin ma muna amfani da ruwan mu sha idan babu ruwan famfo.

Lokacin da nafiso shine ƙarshen shekara, irin watan tara zuwa watan sha biyu yana ɗaya daga cikin lokutan da nake so gaskiya domin ina samun karsashi da murna idan wannan ya zo saboda za a samu mutun ƙarshen shekara, idan ƙarshen shekara ta zo.

Kyautar da na fi son bayarwa shine na ba da kyautar kuɗi saboda mutane idan ka ba su kyautar kuɗi za su ji daɗi. To na fi so mai kasance ina ba da kyautar kuɗi saboda mutane da yawa za su yi amfani da wannan kuɗi su sayi abinci, su biya kuɗin makaranta ko kuma su yi wani abu mai muhimmanci.

Gaskiya ina daɗewa ban duba kalenda ba. Ina iya sati ma ban duba kalenda ba, amma idan yiwuwar dubawa ta zo, zan duba ta wayata. In duba in ga yau nawa ga wata ko kuma idan ina da wani uziri wanda nake so in gabatar a wata rana, to zan duba in ga ranar yaushe ta kama.

Ina buga rubutu da sauri, ina da saurin rubutu sosai. Balle idan na samu waya ta, tana ɗaya daga cikin wadda take taimaka mani in yi rubutu da sauri saboda na saba da wayar. Na san inda kowane malatsi yake. To dana, laliba hanuna lafiya, lau za ni, za ni buga rubutu cikin sauƙi tare da sauri.

Gaskiya waya ta ba ta cika saboda ina da memory mai girma. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waya ta ba ta cika. Zaka ga dai ina da falalar kusan giga ɗari ko abin da ya fi sama da ɗari. To waya ta gaskiya ba ta cika.

Eh, ina sayen kaya a yanar gizo irin su Ali Express da Jumia da sauransu. Ina saye saboda ana samun sauki sosai kuma za su zo cikin ɗan ɗan lokaci. Na sayi agogo, na sayi abubuwa da dama kuma cikin ikon Allah waɗannan abubuwan sai iso na amsa.

Ina sauraron rediyo musamman ma da safe kafin in tafi wurin aiki. Ina sauraron irin su BBC da Doubleu Hausa da Katsina Rediyo FM. Suna ɗaya daga cikin rediyoyin da suke ba ni nishaɗi kuma nake sanin halin da duniya take ciki.

Ina da jadawalin aiki wanda nake amfani da shi na farko zan tsara cewa ga abun da zanyi idan naje ofis, ga abubuwan da zaniyi bayan na dawo da sauransu. To wannan jadawalin aikin da zan tsara idan naje ofis ina taimaka mana in cimma abin nake so kafin na dawo ofis din.

Ina cin citta a abinci saboda ita ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa abinci ɗanɗano sannan ye ƙamshi. To, duk abincin da aka dafa da citta ina ci kuma ina amfani da ita idan ina marar. Ina cin abinci da citta sosai ma kuwa.

Idan ina so na zubar da shara bayan na gama sharar ɗaki ko cikin gida akwai dustbin ko wato abin kwashe shara inda muke zuwa muna zuba shara. To bayan an zuba shara idan ya cika za a sami yaro sai ya kai bola sai ya zudda. To shine yadda nake zuba shara.

Eh ya danganta. Wani lokacin ina ƙidaye kayayyaki sau irin biyar ko sau uku a rana saboda in san adadin kayayyaki nawa ke gareni. To wannan yana taimaka mani na tsara ko kuma nasan kayan da nake dasu saboda in samu yin amfani da kowanne kaya.

Ina kunna tsaron batiri amma ba sosai ba. Ina ɗaukan lokaci kafin in kunna tsaron batiri, saboda abu ne me matuƙar hatsari abin da ya shafi batiri. To shiyasa za ka gani ina ɗaukan lokaci kafin na duba tsaron batiri. Amma kuma yana taimakawa kasancewa cewa wutar shi nawa ta rage.

Wasan da nake yi a waje bai wuce tsalle tsalle da sauran motsa jiki. Wannan ya taimaka mani wajen jikina ya kasance ya kasance cikin lafiya. To wannan motsa jiki da nake yi na ɗauke shi a matsayin wasa. Zan fita da maraice in motsa jiki sannan in yi wasa da 'yanuwa da abokan arziki.

Gaskiya abincin da nike ci shine tuwo da miyar kuka wato za zafi. Idan aka yi shi da daddare to za a maimaita da da safe, to da shi muke amfani muyi kala ci wato mu ci abinci da safe. Kuma ina jin daɗi idan ina cin wannan irin abincin sosai.

Gaskiya ban cika son wurare mai masu hayaniya ba. Na fi son in ji wuri shiru ba hayaniya ba ko metaye da zan ji daɗin nazari ko kuma yin aiki ba tare da wani ya dame ni ba. Amma duk inda aka ce wuri da hayaniya, gaskiya mutane da yawa ba sa son wurin, saboda akwai ƙaran mota, akwai sauran abubuwa.

Eh ina koyan yaren Faransanci yana ɗaya daga cikin yaren da nake so tun ina yaro na koya amma lokacin ban samu dama ba, sai yanzu zan samu dama nake dan koyo kuma cikin ikon Allah na fara koyo, domin yan ƙananan abubuwa da sassauƙan abubuwa masu sauƙi na fara iyawa.

Ina jagorantar mutane a bisa gaskiya da riƙon amana. Babu abin da mutane suke so irin ka rika su amana da riƙon gaskiya. Ina tabbatar cewa ban ci haƙƙin kowa ba sannan ko ban ƙasƙantar da kowa ba. Kowa zai ma shi girma, iya girmasa na yin tabbatar da na yi adalci da gaskiya.

Idan ina so na inganta aikina, ina tsara yadda aikin zai kasance, sannan sai in duba aikin na wa dingami yake buƙata in inganta. To ta wannan hanya dinne zangano cewa aikina yana buƙata kaza, yana buƙata kaza. To to nan hanya zan bi amfani da shi in inganta aikin.

Akwai wani abin gidan abinci na sani na gargajiya wato Carox. Ina son yin amfani da wannan gidan abinci, ina zuwa inci abinci, wanda gidan abinci yana tsallaken wurin da nake aiki. To ina amfani da wannan gidan abinci ina cin abinci saboda sun iya abinci.

Gaskiya ba na riƙe riga ah aljihuna kwata-kwata ba na riƙewa saboda inde na sanya riga ta lafiya. Lokocin inda nike son zuwa ba tare da na riƙe riga ba. Ina can na riƙe riga sai ka ce wani sakarai ko ko nabe sa abin da yake yi ba, abin da nayi tunani ke nan shi ya sa ba na riƙe riga.

Ina musafaha sosai da mutane. Ina makara da mutane, zana basu hannu mu gaisa sannan kuma muyi dariya muyi raha kafin mu rabu. Ina musafaha da mutane domin tana taimakawa wajen shaƙuwa tsakanin al'umma. Ina amfani da wannan musafaha wajen gaisawa da al'umma.

Eh ina motsa jiki duk rana bayan na dawo daga aiki na ci abinci ina samu in motsa jiki a gida. In na yi tsalle-tsalle in danyi gudu ta yanda samu jikina ya kasance cikin kuzari tare da lafiya. To ina yin exercise wato motsa jiki kullum yana taimakawa jiki matuƙa sosai.

Sosai ina iya dafa abinci. Idan ka haɗuwan kayan abinci kamar irin shinkafa, wake, mai, tashi, magi, gishiri da sauran abubuwan haɗa abinci to zani amfani da wannan dama in haɗa abinci. Sannan kuma na iya hura wuta, zanai amfani da murhu in dafa abinci.

Sosai don labarin barkwanci lafiya Allah zani iya badawa. Batare da an samu damuwa ba ko na gaji. Labarin barkwanci yana da dadi sosai. Mu a Hausa muna amfani da shi wajen faɗakarwa sanan kuma a sanya mutane dariya. Mutanen Hausa sun san labaran barkwanci.

Lokacin da nake cajin waya ta shi ne da daddare. Lokacin da zan kwanta zan sanya waya ta caji, lokacin da zan tashi waya ta tayi caji sosai. Gaskiya ban cika sa waya ta da rana ba. Idan na sanya ta lokacin zan kwanta yana taimaka mata in balatsa ta, in ajiye ta ta huta.

Ina amfani da sabulun Ambi wanda yana ɗaya daga cikin sabulun da nake amfani da shi kuma na daɗe ina amfani da shi. Yana sanya jiki yayi kyau sannan kuma ya kasance yayi, yayi glowing.

Lokacin nafi so shine da yamma, saboda yamma tana bada nishaɗi. Bayan ka na dawo daga aiki ina zuwa ƴan zauna za a yi hira da al'umma, sannan kuma za a yi dariya a sami nishaɗi. Shiyasa nafi son yamma.

Launin labulen da ke gare mu sune masu ruwan hoda. Muna amfani da labile mai ruwan hoda. Labule ne wanda yake da girma da tsawo kuma wanda muke amfani da shi don kare sanye da sauran al'amuran yau da kullum. Yana ɗaya daga cikin abin da yake ba mu kariya ƙofar mu.

Eh, ina sanya hula. Ina da hula na ma kusan huɗu ko biyar wanda nake amfani da su wajen sanyawa. Hula ta ɗaya daga cikin abin da take ba mutum girma da mutunci tare da kallon me daraja. Idan mutum ya sanya ta, shiya sani ke son sanya hula.

Ina zuwa kasuwa da rana a ranar Lahadi wato ƙashen mako sai muje muyi siyayya mu sawo kayayyaki sannan mu dawo gida. To zuwa kasuwa yana bani nishaɗi sosai sosai saboda za ka haɗu da mutane sannan za ka je ka sawo abin da kake so ranka yake so.

Gaskiya ba na fi son AC saboda AC ta fi bada iska sosai tare da sanyi idan lokacin zafi ne. Gaskiya AC tashi ta fi fanka. Fanka wani lokacin ma idan zafi yai yawa tana iya kaɗo maka zafi amma ita AC za ta ba ka da abin da kake buƙata a naɓangaren kyanka.

Idan ina da matsalolin da nake so in magance a wurin aiki, farko zan lissafa a matsallolin, sai kuma in zauna a yi nazari na gano cewa wacce hanya ce zan magancewa na matsalolin. To waɗannan suna ɗaya daga cikin hanyoyin da suke ba ni dama na magance matsaloli a aiki.

Ina da akwati wanda nake amfani da shi wajen ajiye takardun aiki. Takardun aiki, takardu ne masu muhimmanci, to dole ya kasance mutum ya ba su kariya, idan ba haka ba zai iya samun damuwa ko matsala. To ina da inda nake ajiye takardun aikina.

Motsa jiki yana ɗaya daga cikin abin da nake yi don nishaɗi. Motsa jiki yana ba nishaɗi da, da murna sosai. Idan ina motsa jiki, ina shiga cikin nishaɗi matuƙa saboda zakaga ka kasance cin lafiya da ƙoshin.

Gaskiya bani raba wadanda nake ayanan gizo, ina barin shi ya kasance ɗaya. Duk abin da zaniyi na zo nayi ba tare da na samu matsala ba. Domin raba wannan yana son yani in shiga wani yanayi, to idan ya kasance ban raba ba nafi samun aminci.

Yadda nake magance ƙuke-ƙuke, idan na ji kuka yiyawa farko za ni tsara yadda zan magance ƙuke-ƙuke. Idan kukan yaro ne za ni tabbatar da cewa na bashi abin da ya keso idan kuma babba ne shi ma zan ji ta bakinshi biki ina min shi sannan sai in san yadda zan magance wannan matsala.

Gaskiya murya ta tana da ƙarfi a kamar yan da ake ji yanzu. Murya ta idan nai magana daga nesa, to nanan kusa ma zai iya ji, idan ne magana daga kusa, nan nesa ma zai iya ji. To wannan shine aikin kira ko garma. To duk in na murya ta ta kai wajen ƙarfi, ta kai gaskiya.

Gaskiya bani iyo, kwata-kwata bani wasa da ruwa balle in yi iyo ba ma iya niyo iyo da ninƙaya ba kwata-kwata bani amfani da ruwa. Ruwa yana ɗaya daga cikin abun da nake tsoron shiga wa. Ruwa indai ba in yi wanka ba bana amfani da ruwa wajen, wajen yin wanka ko iyo.

Ina jin hayaniya ta kunne na, duk lokacin da ake hayaniya a waje ko wani wuri da ke kusa da ni, zana ji hayaniya. Da na ji ihu mutane ko wata ƙara zara da sauran su, to zan tabbata cewa hayaniya ake a waje. To zan tashi je in ga hayaniyar me ake yi?

Ina tauna goro amma sai in daɗe ban tauna goro ba. Ina daɗewa ban sayi goro ba ko ban ga goro ba saboda ni abin da nake tunanin shine yanzu kaman tsofaffi. Fisu suke amfani da goro amma idan wani ya tsammani ina ci amma ban su bani saye gaskiya da kuɗina.

Abin da nake yi a ƙarshen mako, wani lokaci ina zuwa na ga mutanen da ke kusa dani wato mu yi zumunci, in tabbatar da cewa mun gaisa sosai da al'umma. Wannan ɗaya daga cikin abin da yake bani sha'adi matuƙa sosai sannan kuma mu hita mu je mu ci abinci.

Eh, ina iya hawan keke sosai domin keke yana ɗaya daga cikin abin da yake ba ka kariya sannan kuma yake taimaka maka wajen, wajen motsa jiki. Sannan zahiga ka samu sauƙin tafiya idan kana tafiya jikinka zai kasance bi chiwo da sauran su.

Ina amfani da jagorar abinci ne saboda in ci ko kuma na ba mutane, wato almajirai ko ma bukata waɗanda suke sa amfani da wannan abincin. Wanda suke buƙatar abinci sosai. Taimako yana da daɗi. Wannan taimakon da za ka yi Allah zai ba ka lada.

Ina kallon madubi sau ba adadi. Ina amfani da madubi wajen kallon fuskata irin so biyu ko uku a rana. Amma ina ɗan ɗaukan lokaci wani lokacin ban dubi madubi ba. Amma idan da safe ne ina ɗan duba fuskata in ga yaya mi buƙata fuskata idan mai ne in shafa.

Idan ina tafi da hannu nake amfani da, ina amfani da hannu wajen yin tafi. Yin tafi hannuwa haka rab, rab idan wani abu na murna ya samu ko idan wani ya yi abu ya ba ma shi da shi da ya kira tafi. Muna amfani da shi a ƙasa Hausa wajen yabawa mutum saboda mu tabbatar da cewa ya yi abu mai kyau.

Ina son takalmi slippers saboda suna ɗaya daga cikin takalma da suke da daɗin tafiya. Ko mutum zai yi tafiya da su ba tare da ya gaji ba. Shiyasa na ke son yin amfani da slippers. Amma kuma wani lokacin ina son takalmi na fata amma marasa tudu. Su ma dai kamar slippers ɗin wanda mutum zai iya amfani da su ba tare da ya ringa gajiyaba.

Bayan na dawo daga Sallah, nayi Sallar Asuba to daganan aiki ke farawa. Aiki ba zai tsaya ba har sai irin ƙarfe shida na, na marece. To nan ne aiki zai yi sauƙi, nanne mutum zai dawo gida ya ɗan huta, yayi barci da sauran lamurran yau da kullum.

Eh yana da sa hannu a saƙonni, saboda sa hannu yana daya daga cikin abind yake nuna cikin abin da yake nuna cewa, eh mutum shi ya rubuta wannan takarda ko kuma shi ya turo da wannan saƙo. To duk lokacin da narubuta takarda ko na tura saƙo, za ni yi wannan sa hannu wanda yake ɗaya daga cikin da yake ba ka dama ka san cewa, eh wannan shine asalin mutum da ya turo saƙo.

Gaskiya ba na amfani da kirim saboda sai in ga kirim kawai waye yana yin bilecin. Na fi amfani da basilin wajen yin shafawa. Fata ta riƙa sheƙi idan ka na amfani da basilin. Ba na amfani da kirim kwata-kwata. Kirim yana ɗaya daga cikin abinda yake sanya hasken fata kuma ba na so.

Gaskiya na fi son naman kaza domin idan ina cin shi ina jin nishaɗi tare da murna tare da jin daɗi. Na fi son naman kaza idan ya kasance an yi fefi cikin ɗinta yana ɗaya daga cikin abinda yake bani nishaɗi. Ko za ku kawo mani in ci.

Bread na fi so shi na kamfanin Alliance domin ya taushe sosai kuma ka na iya amfani da shi ka sha shayi sannan kuma ka na iya amfani da shi ka yi tea sannan kuma ka na iya ci haka nan kuma kaji ya gamsar da kai sosai. Gaskiya bread wannan yana da daɗi.

Ina amfani da net wato gidan sauro wajen kare kaina daga cizon sauro. Yana ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa mutane da ya kare kanshi daga zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro. Idan ka shiga za ka tsira daga cizon sauro amma idan ba ka shiga ba za ka ga sauro yana cizon ka.

Ina iya gabatar da rahoto domin eh gabatar da rahoto yana ɗaya daga cikin abin da nake sha'awar yi lokacin ina yaro amma yanzu gaskiya na bari amma ko yanzu aka bani gabatar da rohoto din lafiya Lau zani yi ba tare da na samu damuwa ba.

Gaskiya na fi son amfani da fensir saboda ban iya amfani da alƙalami ba. Ina tunanin fensir ya fi sauƙi yin rubutu idan aka zo maganar rubutu. Gaskiya zanyi alfahari idan ina amfani da fensir bisa ga alƙalami saboda fensir shi yake yin rubutun boko da sauran rubutun zamani.

Abin da nake yi da yamma idan na ci abinci za ni samu in ɗan karanta littafi sannan sai in samu wuri in kwanta. Idan kuma ban samu damar yin wannan abun ba, za ni samu wuri inɗan huta. Balle idan na dawo, na gaji da ga wurin aiki to ina buƙatar hutu. To shine abin da nake yi.

Eh, ina zuwa wuraren da nake so da wuri. Ɗin lokacin da nake so in fita ko in je wani wuri ina shiryawa da wuri saboda ina so na fita da wuri. Bani tsayawa ɓata lokaci ina so ya kasance da abin da za ni yi, zan yi shi cikin lokaci.

Gaskiya ina amfani da waya ta sau ba adadi. Bana iya ƙidaya sau nawa nake amfani da waya ta. Ina amfani da ita sau ba adadi sosai saboda ta ɗaya daga cikin abin da ke ɗebe mankewa. To gaskiya amfani da waya yana bani nishaɗi matuƙa.

Eh ina son bude taga ɗaki musamman lokacin sanyi saboda bani son sanyi yawa to zane, zane rufe ƙofa amma idan lokacin zafi ne zane bude ƙofa ta yadda iska zai shigo sosai. Ina ɗaya daga cikin mutanen da suke jin zafi da kuma sanyi a lokaci guda.

Gaskiya ba ni iya jure ma zafi da inda za ni je na nemo iska ko na nemo, na nemo sanyi sanyi sai na je. Saboda zafi yana ɗaya daga cikin abun da yake bani damuwa. Gaskiya zafi bani son zafi bani iya jure ma zafi gaskiya ban son zafi.

Eh yana mike jiki da safe, di inda na tashi zan mike jiki in tabbatar da cewa duk wani tagajiya da kasala ta fita, sannan sai in motsa jiki, wato jini. To wannan yana daya daga cikin abin da yake ba ni kuzari matuƙa. Ina amfani da shi saboda abubuwan yau da kullum.

Ina amfani da ranar haihuwar mu domin mu tuna cewa wannan ranar ita ce aka haife mu. Ana yin taro, sannan ayi shagulgula, ci abinci, a sha lemu, suna al'amurra yau da kullum. Ta yadda za ka gode ma Allah da ya ƙara ba ka damar ganin wannan shekara wanda aka haife ka.

Ina wanke tufafi sau ɗaya a wata. Idan na sa kaya na sa kaya na tara da yawa sai na wanke su bayan wata guda. Ni gaskiya ba mutum ne ma abocin sanyin wanki kowane lokaci ba. Ina ganin mamaki wanda suke wanki kullum.

Eh, ina amfani da ɓargo saboda in lullabe saboda maganin sanyi. Ko yanzu ma ga ɓargo na nan gefe na, da lokacin ɗan sanyi zan ɗauko shi in yi amfani da shi in lullabe saboda yana bada kariya daga sanyi. Saboda lokacin sanyi gaskiya dole sai da ɓargo da riga sanyi saboda kariya.

Gaskiya na fi son hawa matakala saboda ta fi sauƙin hawa, sannan kuma a wuraren mu mun fi amfani da matakala. Kafin ka ga lift ma kana iya gama rayuwar ka ba ka yi amfani da lift ba. Amma ko hawan matakala tana daga cikin abin da ake samu a wuraren mu.

Eh ina son ɗaukar hoto musamman a wurin aiki. Bayan an gama aiki za a yi hoto domin tunawa da murna da susauran su. Hoto ana yin shi ne don tarihi. Wannan lokacin za a iya ɗauko ace. Eh, ga lokacin da muna kaza, lokacin da muka yi kaza sai ka gaya an ji daɗi, an yi dariya sosai. Matuka to hotu na ɗaya daga cikin abin da yake sanyawa tunawa da kullum.

Idan ina da ra ayin da zanbada da farko, abin da za niyi shine, za niyi sanar da shugaban mu a wurin aiki, in faɗi mashi cewa gara ayin da nakeso inbada da se in faɗi sai su ji sai su ɗauki mataki idan na ɗaukan mataki ne. To ina ɗaya daga cikin wanda suke ba da ra'ayoyinsu.

Gaskiya ban cika jin tsoro ba. Ni ba mutum bane mai yawan jin tsoro. Gaskiya, abin da na gani zan fuskance shi. To gaskiya ban cika jin tsoro ba. Ina daɗewa wani abu ba ya razana ni ba ko na ji tsoro.

Eh ina zama kan gwuiwa domin ina lankwasa gwuiwa in zauna idan yiwuwar hakan tazo amma gaskiya ban cika yi ba sosai. Ina ɗaukar lokaci kafin na zauna kan gwuiwa amma idan ina so in zauna dana lankwasa ƙafa na, lafiya lau zana zauna kuma in zauna cikin salama da kwanciyar hankali.

Idan ina so na ƙara aiki to zan je wajen shugaba mu wajen aiki na ce ma shi ko yana da aiki, idan yana da aiki to zai bani. Idan kuwa bai da shi sai hale ne ce bai da aiki. Idan kuma ya ce ban bai da aiki zan je wajen mataimakin shugabanni. Nu ehh, ce yana da aiki idan ya bani to ta wannan hanya nake amfani wajen ƙara aiki.

Abubuwa masu muhimmanci da suka shafe aiki ina tsara su wajen tabbatar da na gabatar da su a farko. Idan ina da ayyuka, zani basu namba. Wannan shine aiki na farko, wannan shine aiki na biyu, wannan shine aiki na uku. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa in bambance aiki masu muhimmanci da marasa muhimmanci.

Ina son zama kusa da taga domin ina samu iska idan na zo da ku saita da. Wannan yana taimaka manta yadda za su samu iska ya shigo ba tare da zafi ba domin ni mutum ne wanda bai san zafi. Ina son iska matuka gaskiya.

Gaskiya de mutum ne mai zaɓen tufafi yana son tufafi sosai, yana yawan ɗinka tufafi. Yana iya ɗinka tufafi guda biyar ko shidda a lokaci guda. Saboda tufafi abu ne mai kyau, mutane za su gan ka da kyau sosai.

Eh, duk tunatarwa mai kyau a ayyuka ko mai amfani ina sanya ta sosai domin waɗannan, waɗannan tunatarwa za ta taimake ni in san cewa wancan aikin ya kama ta inyi ko ko lokacin aikin ya zo. To wannan tunatarwa ta ɗaya daga cikin abin da take ba ka, take ba ɗan adam dama ko kuma take nuna wa mutum cewa eh lokacin aiki ya yi.

Ina raba ayyuka ga mutane ko kuma ƴan'uwa da abokan arziki. Da lokacin na samu aiki, za ni gayyato mutane na ba su saboda su ma su samu wani abu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a taimaka ma al'umma. Kuma idan ka yi haka Allah zai ba ka lada.

Ina duba daftarin kuɗi saboda in san kuɗin da suka shigo, kuɗin da suka fita da kuɗin za su fita nan gaba. Wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da yake ba masu kasuwanci ko kuma wanda suke son tsara rayuwarsu ko wanda suke son sararin kashe kuɗi damar sanin abubuwan da suke kashewa da yadda za su kashe kuɗi.

Madubi gaskiya bai wuce guda biyu muka dasu a gidanmu wanda ɗakin can guda muna da madubin da ake duba fuska sai kuma akewaye muna da madubin da ake duba fuska bayan an yi wanka. Gaskiya madubi yana taimakawa ta in za ka samu abin da ke jikin mu.

A maganan gaskiya na fi son lokacin sanyi. Sanyi yana ɗaya daga cikin abin da nake ɗonso. Amma zafi bani son zafi, saboda zafi yana takura matuƙa idan yana jin zafi. Gaskiya bani son lokacin zafi amma lokacin sanyi lafiya don zane huɗɗo ɗina inda yana da abin da zan rufe jikina shikenan.

Gaskiya nafi son taksi ban cika sam bas ba. Taksi tana da tsaro sannan kuma mutane zahaga bata dauka mutane da yawa ban cika son cunkoso ba. Zahaga be fita bai ta dauki mutane eroyin huɗu zuwa biyar ba. To zahaga tafi sauƙin hawa sannan kuɗin ta yafi sauƙi.

Ina cire takalmi idan zan shiga ɗaki amma a gida ban cika amfani da takalmi ba saboda zakaga gida akwai tsafta. Zagaga shafaffene da siminti da tiles. Don gaskiya ban cika amfani da gida da takalmi a gida ba amma idan lokacin da za ni fita za ni amfani da su.

Abin da nake so na canza a wurin aiki shine ya kasance akwai riƙon amana da gaskiya. Riƙon amana da gaskiya abu ne mai mahimmanci ga al'umma da ya kamata mutane su riƙe. A wannan lokaci za ka ga riƙon amana da gaskiya ta yi matuƙar ƙaranci.

Gaskiya abunda nake ci wurin aiki bai wuce awara da ɗan sauran abubuwan maƙulashe gaskiya ban cika zuwa na ci abinci ba kamar irin su shinkafa da sauran abubuwa ban cika cin su ba. Nafisa maƙulashe da abubuwan da suka shafi wannan abu.

Ina tara tsabar kuɗi a da amma a yanzu gaskiya ba na tara tsabar kuɗi. Abin da na fi amfani da shi shine banki domin na taimakawa wajen ajiye kuɗaɗe. Tsabar kuɗi bai cika tasiri ba a wannan zamani da muke ciki.

Gaskiya rubutu na yana da kyau sosai. Idan na yi rubutu sai ka ga kamar kwamfuta ta yi rubutu. Balle idan na yi shi da biro ko da fensir. A gaskiya ban iya rubutu da alƙalami ba. Na fi yi da biro ko da fensir, ya fi yin kyau.

A yanzu aikin mu yana da kyau sosai. Akwai bene wato matakala wanda za ka hau ta kai ka wurin da muke aiki. Sannan akwai ma'aikata da yawa sannan ana yin ayyuka mabambanta wanda suka shafi abubuwa da dama na fannin rayuwa.

Eh idan ina so in sanya hannu ga takarda ko ga sako, ina jan hannuna ya je sama sai in dawo da shi ƙasa to sai in tabbatar da na sa hannu wato na yi sigineca. Sigineca ta tana da kyau sosai. Mutane da yawa suna yabawa idan suka ga na yi ta. Su na tambaya ta yaya nike sigineca ma wannan me kyau?

Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine za ni je ziyarar ƴan uwa da abokan arziki saboda zumunci yana da kyau. Za ku yi mu'amala da mutane sannan za ku yi dariya, za ka haɗu da wanda kadade ba ka haɗu da shi ba kuma Allah ma ya ce a yi zumunci.

A lokacin da nake hutawa a wurin aiki kamar irin ƙarfe biyu kafin in tafi gida, za ni zauna da huta na ɗan wani lokaci, ɗan yi barci sannan in tashi sannan sai in fara shirashiran tahowa gida. Ina ɗan hutawa wurin aiki maganar gaskiya.

App ɗin nake amfani da shi wajen saƙonni shine WhatsApp. Yana da sauƙin amfani, wani lokacin kuwa muna amfani da Telegram. Amma dai WhatsApp ya fi zama wanda kowa yake da shi kuma da kane mi mutum zaka same shi, ka kira shi, kuyi magana ko ka tura mashi saƙo.

Eh, duk lokacin da nake yin hamma zan sanya bakina haka in rufe. In tabbatar cewa ba wani abin da ya shiga saboda kada ƙwayoyin cuta su shiga mun baki. Kuma addini musulunci ma ya bamu wannan faɗakarwa akan inda lokacin da muke hamma mu tare hannun mu, mu rufe bakin mu saboda tsaro.

Eh ina da dabbbar gida kamar idonsu, awaki, tumaki da shanu. Yawanci waɗannan dabbobin a gida ake kiwon su. Ana amfani da su a yanka idan babbar Sallah ce ko idan aka haihu ko idan wani murna ta tashi.

Ina karɓar irin kira sau biyu ko sau uku a lokacin da nake wurin aiki. Wasu kuma da yawa za kaga. Suna yawan yin waya ko suna karɓar kira a lokacin da suke aiki. Ni gaskiya ba mutum bane mai son karɓar kira a lokacin da nake aiki saboda yana takura mani sosai.

Muna yin taro na ranar Litinin shine muna yin taro sau ɗaya a sati, zamu zo mu tattauna abin da aka yi a satin baya sai mu ga mi zamuyi, wane hukunci za a yanke, mi ya kamata muyi saboda matsalar da aka samu waccan satin, ya kasance wannan satin mu a same ta.

Gaskiya muna da dangi da yawa a gida, sannan mun kai mu sha biyar wanda muke rayuwa a gidajen mu. Ka gani alamar muna da yawa sannan kuma muna da huɗɗu dina kasuwanci da yawa a gida kuma. Shi ne yake ba mu damar mu gudanar da ayo da kullum ɗima.

Muna ajiye makullan mu saman taga duk wanda ya zo sai ya ɗauka, sai ya buɗe, sai ya shiga. To idan muka ajiye saman taga kowa ya zo zai gani ba mu cika kulle su ba ko mu kai su wani wuri ajiya, nan muke ajiye su shekara da shekaru.

Gaskiya nafi son tuwo sosai sosai. Tuwo ya fi yi min daɗi da matuƙa saboda tuwo nafi amfani ko nafi ci. Shi ya san ya nafi son tuwo. Tuwo yana ɗaya daga cikin abin da nake so idan ya samu miya mai kyau tare da nama yana yin.

Eh, idan ina so na zo gida daga wurin aiki, ina amfani da abin hawa, mashin ko taksi ko bus. To sai ƙanƙanin lokaci za ka gan ni na kawo gida ba tare da wani matsala ba. Gidanmu ba mai wahalar ganewa ba ne, yana nan kan hanya kuma.

Eh, ina iya kunna wuta da kaina domin da kaina nake hura wuta idan wutar murhuce kuma in yi abinci. To ina iya kunna wutan da na samu a shana da ɗan ince ko da ɗan wani dankyalle zanyi amfani dashi in kunna wuta cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da an sha wahala ba ko an samu matsala.

Da nike magana da abokan ciniki wajen kasuwanci ina musu magana da lalama tare da tatsuwa ta yanda za su tabbatar cewa ina da tatsuwa muyi kasuwancin mu hankali kwance. Sannan mu ina musu magana a kan gaskiya da riƙuwa amana domin ta daya daga cikin abin da yake sa mutum ya yayi nisa a rayuwar nan.

Launin bangon mu shine mai ruwan madara. Bangwayen mu duka, kuɗin da ƙofar gida da cikin gida. Fentin su ko launin su shine mai ruwan madara kuma yana da kyau sosai kuma ya daɗe da yi. Fentin zai iya kai irin shekara biyu zuwa uku.

Muna aiki tare da ƙungiya ta yadda kowa zai samu abin da yake so. Mu ma za mu samu abin da muke so, ƙungiyar ma zasu samu abin take so. To za muyi hannu a aiki kai da kai, wannan ya kawo gudummawarshi, wancan ma ya kawo gudummawarshi ta yadda kowa zai ƙaru wajen aikin da za, ayi. Muna yi sosai.

Ina sa turare duk lokacin da za ni fita. Ina sa turare domin turare yana ɗaya daga cikin abin da yake ba mutum girma da dattako sannan mutum zai kasance cikin tsabta tare da ƙamshi a duk inda ya ratsa ba tare da anjiwari ba ko makamancin haka. Turare yana taimakawa ɗan adam sosai.

Eh ina cin abinci da cokali musamman irin shinkafa da sauransu amma idan akayi maganar tuwo gaskiya ina amfani da hannu saboda yafi daɗin ci. Yafi daɗin ka ɗebo ka jefa cikin bakin ka ba tare da ansha wahala ba amma irin shinkafa ana amfani da cokali.

Launin da na fi so nafi son mai ruwan anta wato brown. Wannan launi yana min kyau sosai. Duk inda na gan shi ina tsayawa. In kalla cikin nishaɗi tare da murna. To gaskiya nafi son kala launin jinin kare wato brown.

Eh ina, ina kallon taurari musamman da dare ina fitowa in kwanta tsakar gida ina kallon taurari sannan ina gode ma Allah da ni'amar sa da ya bamu sannan kuma ina kara jinjina ga mahalacin mu da wannan baiwa da yayimamu sosai. Ina kallon taurari da daddare.

Gaskiya ba ni kara waya ta daga ƙwayoyin cuta domin ba ni ma sanin ƙwayar cuta ta shigo ko ba ta shiga ba. Kwamfiyuta ta dai ce nake amfani da ita wajen gadon kare ta da ƙwayar cuta amma waya gaskiya ba ni yadda bamma iya ba, bamma iya amfani da ita.

Eh yana fatan samu, ai duk wani ɗan adam yana fata. To nima ina fatan samun cin yawa domin abu ne mai mahimmanci wanda zai ƙara wa mutum karsashi da kuzari wanda zai ba mutum dama ya yi abu mai kyau sannan kuma ya shiga cikin mutane ai al'amuran duniya da shi ba tare da ya sha wahala ba ko ya jikkata.

Eh kullum ina kwana gida yawanci dik lokacin da na dawo irin wajen karfe tara zuwa goma za na zauna in yi barci, in kwanta, in huta, zuwa ɗan wani lokaci in tashi, in tafi in ci gaba da huɗu ɗiya. Wannan yana ba ni dama in kasance cikin kwanciyar hankal da nishaɗi.

Eh a da ina a ɗinka tufafi, amma yanzu gaskiya ba ni da lokacin ɗinka tufafi saboda yanzu ba lokaci. Yanzu ma ban iya ɗinkawa ba kamad da saboda ɗinkin nawa idan ma na yi ba ya yin kyau sosai. To amma ina badawa a dinka min tufafina.

Tufafin da na fi so shine ya kasance riga da wando dogaye, yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya ni farin ciki da nishaɗi idan na sanya su, sannan mutane ma idan na sanya suna cewa ne kyau sannan suna ganina da amintinci da haƙi ma to na fi son dogayen kaya gaskiya.

Shan 'ya'yan itatuwa musamman kankana da lemo da ayaba sosai suna bani nishaɗi gaskiya. Ina son shan su matuka sosai da musamman da daddare bayan na dawo daga aiki ko na dawo daga shaƙatawa ina son shan su sosai.

Coca-Cola tana ɗaya daga cikin abun da na fi so na sha kowane lokaci, da safe, da rana, damarai che. Gaskiya ina shan Coca-Cola kusan kullum. Ita ce abin sha na na fi sha a wannan lokaci. A kowane lokaci. Ma duk lokacin da na fita ina sawo Coca-Cola in dawo in sha.

Gaskiya bani kallon inuwa ta. Idan na wuce, na wuce. Gani nike ta yaya ma za ce na kalli inuwa ta, eh, sai in ga kamar alamun taɓin hankali ne ace mutum yana kallon inuwash shi. Gaskiya bana kallon inuwa ta. Wucewa kawai nake. In je in yi cigaba da huɗɗo ɗina.

Kayan dakin nafi so shine irin su kujera, gado da sauransu. Ina son kayan daki irin waɗannan gaskiya. Domin gado zan yi amfani da shi in kwanta su ko kujeru zan yi amfani da su in miƙe ƙafa ba tare da na gaji ba. Gaskiya ina son waɗannan ya kasance kuma akwai TV takallo wato talabijin.

Eh ina jurewa barkono mai yaji sosai domin dunyawancin abin da zan ci ina cin shi da barkono kuma ina jin daɗi. Musamman taliya da shinkafa ko kuma shinkafa da mai da yaji ina cin su sosai kuma ina samun nishaɗi sosai. Gaskiya ba ni tsoron cin yaji ko barkono mai yaji sosai.

Gaskiya na fi son abu mai gishiri, bisaga mai zaƙi. Na fi son irin awara da iransu fara da sassauransu ko iransu ƙosai. Bancika son abu mai zaƙi ba. Inka bani zaɓi kace in zaɓa zaƙi ko gishiri, gaskiya na fi son abu mai gishiri.

Idan ina so na shirya ayyuka farko zan tsara yadda aikin zai kasance to sai in bisa ankali ɗaya bayan ɗaya in tabbatar da cewa na gama aikin. Domin wannan tsarin da nai yana taimaka min da in tabbatar da na yi kowanne cikin lokaci tare da gama shi cikin kwanciyar hankali.

Ina so ɗakina yayi haske shiyasa bana son yin ƙwai mai haske wanda ko me ya shigo zan gani ko me ya faɗi zan gani. Ina son haske sosai saboda haske yana ɗaya daga cikin abinda ke taimakawa wajen ba ka dama ka ga duk abinda ke cikin ɗakin ka ko duk abinda ya shigo.

Da na isa ofis abinda nake yi farko zanje in gaida da shugaban ofis ɗinmu, bayan mun gaisa ina kwana, in tashi lafiya da sassauran abubuwan yau da kullum sai kuma inje in samu teburi in zauna in fara aikina. Ban cika so naje wajen wani ba bayan wannan. Shine abinda nake yi.

Eh ina tafiya kasuwanci, dai sati wani lokacin ina zuwa kasuwannin ƙauye ina ɗan ci, ina sayar da irin su kayan hatsi, masara, shinkafa da irin su gero da sauransu. To gaskiya ina zuwa, ina tafiya kasuwanci kuma ana samun alheri.

Eh ina yin kiran bidiyo sau ba adadi yawanci amma na fi yin kiran wanda ba bidiyo ba na jan murya. Kiran bidiyo lokacin yana da takaitc, wani lokacin, ah, network yana yin rawa. Za ka ga yana sauka yana dawowa amma gaskiya idan kiran murya ne ya fi sauki.

Wayar da nake amfani da ita ita ce Infinix Hot 40 kuma ina jin daɗin amfani da wayar sosai matuƙa domin tana da riƙon caji sannan kuma tana jure yin aiki gaskiya kuma wayar ta ɗan daɗe man ina tunanin za ta iya kai shekara biyu zuwa uku.

Ah, babban nasar da muka samu shine mun samu lambar girmamawa daga mai girma gwamna akan aikin da muke yi na alheri, wanda yana taimakawa sosai a cikin al'umma. Ya bamu wannan lambar girmamawa kuma in dawo da ita ofis, da ka shiga ofis ɗinmu daga hannun ka da dama za ka ganta.

Duk lokacin da na kamu da mura, ina samun wuri na zauna na huta ban san cika shiga cikin mutane saboda mura tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake yaɗawa. To ina samu in killace kaina wuri guda in yi rayuwa ta ba tare da na shiga cikin mutane ba.

Ya'yan itacen da na fi so shine kankana da lemo da ayaba. Ina amfani da su kusan kowane lokaci kuma yana jin da ina amfani da su domin suna gina jiki sosai kuma suna sanya nishaɗi da ina shan su. Saboda haka musamman ma kankana tana ɗaya daga cikin abin da nake so.